A gaskiya ni na fi son fensir saboda shi fensir za ka iya feke shi. In ya karye za ka sake feke shi har sai abin shi ya ƙare. Sannan babban abin da yasa nake son fensiri saboda shi idan ka yi kuskure za ka iya gyarawa. Za ka iya goge shi har ya gyarun daba. Kowa zai gane cewan ka yi rubutu ma ka goge ba. In ka yi kuskure za ka goge da kilina. Kafin nan kuma ka sake rubuta abin da kake so. Amma shi alƙalami in ka yi rubutu, ka yi kuskure, to dole ko da ka goge sai an gane cewan ka yi kuskure. Ba ka taɓa iya goge kuskuren sai dai ka matsa gefe ka sake rubutun ka. Dudda cewa yanzu alƙalaman zamani sun kawo mana abin da ake faɗawa mai suna correction fluid. Wani ɗan ruwa ne da ake zubawa a kan alƙalami idan ka yi kuskure sai ka zuba shi zai goge wannan abin da ka yi. Zai rufe shi ba zai goge ba amma zai rufe. Sai ka sake rubutawa a sama. Amma dud da haka an gane cewan kuskure kayi a wajen shi ya sa ka rufe rubutun naka da wannan ɗan ruwan. Shi kuma fensiri za ka iya goge shi. Gabaki ɗaya za ka goge shi daga cikin rubutun ka ka sake rubuta wani. A inda kuma ka goge ɗin ba tare da wani ya gane cewan ka yi kuskure ba. Sannan shi fensiri kakan iya rubutu da shi ka danne fensir ko ka ɗage. Kaman idan za ka yi rubutun wannan abun da ake ce mishi shorthand. Shi shorthand rubutu ne da wani lokacin za ka danne fensir wani lokaci kuma za ka ɗan dage fensirin ba a so ya fito sosai. To sai da fensiri ne kawai ake so za ka iya yin wannan rubutu ya iya ba da ma'ana. Shi yasa shi fensiri yana da daɗin amfani ba ga babba ba, ba ga yaro ba. Yaron da ya fara rubutu za ka iya ba shi fensir ya yi rubutu da shi. Iyakacin sa ya iya karya bakin fensirin in ka ɗauko reza ka feke shi, shi ke nan zai dawo da bakin sa ya ci gaba da rubutu. Shi kuma alƙalami yaro yakan iya buɗe shi, ruwan alƙalamin ya zube a jikinsa. In ya zube ya ɓata kaya ko kuma yaro ya sha ruwan alƙalamin wannan shan da ya lalata mishi wani abu daga cikin jikinsa ba tare da mu mun sani ba. Fensir ya fi alƙalami. Shi yasa ko da yaushe idan yaro ya fara rubutu akan ce a bashi fensiri. Kai ma in kana son ka yi rubutun ka a cikin nutse za ka ɗauki fensiri. Fensiri shine abin da za ka iya yin zane da shi. Saboda idan ka yi kuskure wajen zana wani abu za ka goge. Amma alƙalami ba a zane da shi sai dai kawai ka yi rubutu da shi. Amma shi fensir za ka yi rubutu, za ka yi zane, za ka yi duk abin da kake so da shi. Wanda idan ka yi kuskure za ka zo ka goge abin ka, ka gyara shi ba tare da wani ya gane cewan ka yi kuskuren ba.